Bana son kiɗa saboda kiɗa yana samin ciwon kai. Na fi son karatu kuma na zauna hakan na riƙa nazari.

Da yamma na kan je ziyara a wurin abokanaina, sannan bayan idan na dahu sai na zauna na yi bitar karatu na.

A gaskiya bana son zafi. Zafi yana takura min sosai, so nakan yi fifita ko kuma idan da wuta na kunna fanka.

Eh, ina lulluɓe da bargo amman idan lokacin sanyi ne. Amma a lokacin da ba a sanyi kamar lokacin zafi, bana rufa saboda bana son zafi.

Nakan magance koke-koke ta hanyar tsayawa na saurari mai koken mai yake koken, me ke damunsa, domin na magance masa abubuwan da yake bukata na magance masa.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma ban cika sha ba sosai. Na ma fi shan shi a lokacin zafi amma idan lokacin sanyi ne bana shan ruwa mai sanyi.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine jajircewa da haƙuri da kyautata ma abokan kasuwanci.

Ina kiyaye kalmun sirri ta hanyar ɓoye ta bana sanya ta a kusa da wanda zai gani domin kauce ma matsaloli da dama.